Eh, ni ma'aboci karatu ne na jarida. Amma yanzu zamani ya zo, bana karanta jarida wanda nake siya ta takarda, sai dai akwai gidajen jaridu wanda nake bi a social media da sauransu. Saboda yanzu karanta jarida samun shi ma'abune mai wahala, sai dai in yi amfani da wayata ta hannu.

Eh tabbas ina yin bacci da rana amma ba koyaushe ba, sai dai bacci ranan nawa ya kasu kashe kashe ne. Ina yi a wajen aiki sannan idan na dawo gida ina yi amma na fi yin bacci rana ne idan bana jin daɗi ma'ana ban da lafiya saboda haka indai aka ga ina yin bacci rana sosai to an tabbatar da cewa bani da lafiya.